Kana, kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da, daddare saboda akwai amfani mutum ya dinga kallon taurari da dare kuma ina jin dadin kallon taurari daddare sosai sosai.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya, aiki tare da ƙungiya? Gaskiya nima ban san yanda nake aiki da ƙungiya ba, saboda ba aikin da nake yi kenan ba.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet sosai. Ina yin abubuwa da yawa akan intanet saboda intanet yana ba ni jin daɗi. Yana sa ni in ji daɗi jikina.

Na, nawa ne yawan dangin ku a gida? Nawa, nawa ne yawan dangin ku a gida? Guda goma ne saboda dukan mu a gidan mu, mu goma ne a gidan mu kuma duk abinda mukayi munayi sosai da kai.

Me kake ci a wurin aiki? Abun da nake ci a wurin aiki shine shinkafa daga gida da mata na tana saka min abinci, ina ci, ina jin dadi sosai.

Kana amfani da soron net? Eh, ina amfani da sauran net saboda yana da kyau. Bana so mosquito su dinga cize ni kuma bana so in samu malaria. Shiyasa ina amfani da soron net kuma yana da kyau sosai. Kuma na gan alama gaskiya yana da aiki da yake yi a jiki.

Kana kare wayanka daga ƙwaya cuta? Kana kare wayanka daga ƙwaya cuta? E, ina kare kwaya daga.

Kana amfani da maitamakin, maitamakin murya? A'a, sai dai in mutane suna da yawa shi nike amfani da maitamakin murya. Amma dai in ba mutane da yawa, ina amfani da muryana haka, yana da kyau.

Ana rufe baki, lokaci hama? Eh, ina rufe baki, saboda bana son in danga, buɗe baki a abun da bai kama in buɗe ba. Lokaci da na hama, ana kulle, bana buɗe baki. Ba ɗaya, ina kulle bakina.

Me kake yi lokaci da ruwa yake zuwa? Ina bacci, ina bacci da mutanen gidana saboda in ba haka ba ya zan ji dadin ruwan. Kuma ina cin abinci, ina yin abin da ake yi, kuma zan saka kaya a jiki, bacci.

Kana kwana a aiki? Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki saboda, in ban kwana a ciki ba, su barawo za su iya zo su karɓe abubuwa da nike da shi, shi yasa ina kwana a cikin gida da mutane na saboda ba mu.

Wani irin ice cream kake fi so? Ice cream dana ke fi son shine ice cream mai kyau, chocolate ice cream, creamy ice cream. Su guda biyu haka ina son su sosai saboda yana bani farin ciki in dinga gan mutum yana sha. Ni da kaina ina son dinga sha.

Yaya kake baya da ra-raye aiki? Inda nike bada ya-yayi aiki, muna aiki duk abun ya kama in yi shine nike yi saboda bana so dinga aiki kuma banyi shi sosai ba. Ina yin duk abun da ya kama in yi su.

Kana fatan samu ciyawa? A'a, bana fatan samu ciyawa. Gaba ɗaya fatan da nake yi, fatan mai kyau ne, fatan mai hankali, fatan da zai ba da kuɗin abin da mutum yake. So ina samu fatan mai kyau bai da siyara.

Kana zama kan gwiiwa? A'a, ba na zama kan gwiwa. Na zama a-akan, akan ce na zama na akan gado ko kuwa akan kujera.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Gaskiya, hmm banda lafiya, ina son zama a tabarma. Ma in ina da in jikina yana da kyau kuma ina komai, zan iya zama a kujera saboda yana da kyau.

Yaya kake jagorantar mutane? Yanda nake jagorantar mutane? Gaskiya nima ban san yanda nake jagorantar mutane ba. Amma na san kawai ina yin abubuwa da yawa in jagorantar da mutane kuma ina yi min aiki. Jagoranta?

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ranan Monday da ranan Friday kuma ranan Lahadi nike zuwa kasuwa saboda yana da kyau. Ma bana fita bana je wurin aiki, shi yasa nakan so ranan Lahadi da ranan.

Wayanka tana daidaita haske da kanta, a'a baya haske da kanta, yana sai din an haske shi da kanshi yake haka kuma baya haske da kanta haka.

Kana rike riga a, ajjihunka? A'a ba zan iya rike riga ajihuna ba saboda rigana ba zai iya shiga cikin ajihuna ba. Ajihuna karami ne a jihun fima ba zai iya karɓa abubuwa da yawa ba saboda ba zai iya shigo shi ba.

Kana, kana iya amfani da kwamfuta? Eh zan iya amfani da kwamfuta saboda na san yadda ake amfani da shi kuma ina aikin kwamfuta sosai da mutane. Aiki da na san, na san sosai.

Kana iya tsalle igiya? Eh na iya tsalle igiya sosai, abubuwa da aka koya min ke nan. Na iya kuma ana koya ma mutane yadda ake tsallen igiya saboda duk abin da na sani ke nan kuma duk abin da na sani nakan koya ma mutane.

Yaya kake sansanta rikici a aiki? Gaskiya yanda nake sansanta rikici a aiki ni ma ban sani ba. Amma duk abin da na sani ne shine ina sansanta rikici a aiki amma duk yanda nake yi ni ma ban gane ba.

Menene abinci da kake fi san? Na fi son shinkafa da miya da wake saboda gaskiya yana da daɗi kuma ina jin daɗin shi. Ina cin abincin gaskiya, ina jin daɗi ba kadan ba. Shi yasa zan tsinka cin abinci.

Wane irin waya kake amfani da shi? Ina amfani da waya mai kyau. Hono shi yasa yana da kyau kuma yana yin abubuwan da nake son yi. Ina jin dadin waya na sosai da mutanen da suke amfani da shi gaskiya nima ina jin dadi.

Kana zuwa wurare da wuri ko da ko a daga baya. Gaskiya bana zuwa wurare da wuri ba saboda ni mu da muke Najeriya ne kuma mutane basa zuwa wurare da wuri. Sai daga baya muke fita kuma yanda yake.

Wani, wani yana yin, ɗaki kake fison? Gaskiya ɗakin da na fi so shine ɗaki na, saboda ina jin dadin ɗaki na, ni kaɗai nake barci kuma, ba wanda yakeyi mun datti ɗaki. Ɗaki na da kyau.

Sau nawa kake sh-sh-share gida, share gida? Ina share gida ko rana saboda bana so datti. Bana so abubuwa da zai zama, zai datti gidana. Gaba ɗaya bana so, shiyasa nakan share gidana ko rana ko wani rana nake haka.

Wacce biki kake fi son? Biki da ni ke fi son shine bikin Yarabawa kuma bikin aure saboda suna abubuwa da yawa, suna jin dadi, suna yin yarda kai haka ma su yi. Kuma gaskiya na fi son bikin Yarabawa fiye da bikin Hausawa.

Yaya kake shirya ayyukan? Yanda nake shirin ayyukan, gaskiya nima ban san yanda nake shirin ayyukan amma na san ina shirin ayyukan sosai kuma abin da na san yanda yake yi kuma na san abubuwan haka.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyarta a ɗaki. Sanan zan dinga gan ziyarta. Ziyarta da zan gani, madan gagan juna. Ina son ziyarta. Ina son ziyarta.

Wa kake-- wa yake kakkafa maka baya? Wanda yake kakkafa min baya shine mutanen gida na, saboda suna jin dadina, nima ina jin dadin su. Sun san yadda ake kakkafa min baya.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin na dare a ƙarfe takwas. Ƙarfe takwas nake cin abincin dare kuma ina jin daɗin abincin kamar yau na ci shinkafa, shinkafa da miyan stew.

Wane irin ma, wane irin nama kake fisan? Irin nama na fisan, ina fisan nama mai kyau. Ina fisan nama da yana da kyau da zanji daɗin shi.

Sau nawa kike guga haƙora? Ina guga haƙora sau goma, sau goma, sau rana. Waɗansu za su iya guga sau biyu, waɗansu za su iya guga sau uku.

Kuna yin wuta da itace? A'a, ba na yin wuta da itace. Ba na saya wurare da babu wuta. Gabadaya bana na saya gurin da babu wuta. Ba na yin wuta da itace saboda ina da kuɗi.

Yaya kake magananci koke koke? Yanda nake magananci koke koke? Ai, in dai zanyi magananci koke koke. Ai dole ne in yi, zan yi maganan koke koke sosai kuma mutane sun san abin da nake faɗa.

Kana kunna kendir a gida? Kendir a gida? Eh, ina kunna kendir a gida amma ba, ba, ba sosai ba. Sau biyu ko sau uku a wata, a wata ɗaya muke amfani da shi saboda, mutane basa cika amfani da shi sosai.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulun ɓaki, kuma yana da kyau. Ina, ina amfani da shi kuma yana aiki a jikina sosai. Kuma ina gan aikin da nake yi a jiki.